Malamin da nake so sunan shi Abdullahi Abdulkarim. Abdullahi Abdulkarim sunan shi. Abdullahi Abdulkarim shine sunan malamina nake so. Eh, ina jin shi sosai. Yana da kokari. Yana da kokari sosai.

Na fi son tufafi fari mai tsawo. Na fi son tufafi fari mai tsawo. Eh, tufafi fari sabo mai tsawo wanda akwai sai. Sabon tufafi wanda akwai sai na fi so. Irin wannan tufafin na fi so.

Na fi son hawan lift, lift. Matakala kenan, eh nafi so dan yafi mun nafi jin daɗin wannan na fi son matakara. Eh ina fatan dai kun gane. Na fi so wannan. Eh ina fi son wannan. Matakalan kenan.

Eh gaskiya ina bana wasa da ingancin aiki. In aiki ya zo min ina kama shi da karfi ta kokari. Bana wasa da ingancin aiki. Aikin yana da amfani sosai a wajena. Wannan shine a yanda nake yi. Bana wasa da ingancin aiki. Ina kokari sosai.

Eh gaskiya kujeruna suna da daɗi. Ina jin daɗin zama a kansu dan saboda in na zauna ina hutawa. Eh ba haka ce jan komai. Alhamdulillah ina farin ciki da kujeruna. Kujeruna suna da daɗi maganan gaskiya. Matuka akwai daɗi. Wannan haka ne kujeruna suna da daɗi wallahi. Akwai daɗin zama a kai. Za ka zauna mai kyau a kai wallahi. Eh.

Eh, Alhamdulillahi ina shirya ayyukana da sa'i. In zan yi abu, zan zauna in shirya shi mai kyau ingancewa. Ba tare da na samu kuskure ba zan shirya shi domin ya tafi daidai. Babu wani kuskure babu masala. Ina shirya ayyukana daidai wallahi. Eh, ina ƙoƙari ta wajen inga aikina ya inganta. Eh, ina ƙoƙari ta wajen fanin.

Eh, in bani lafiya nake shan magani. Ba kullum bane nake shan magani. In nayi rashin lafiya sai in sha magani. Ko wani kai na yana ciwo, ciwon kai ya kama ni sannan in sha magani. Amma ba kullum bane nake shan magani. Eh, ba kullum bane. Don shan magani kullum akwai illa a jikin mutum shi ya saka. Eh, ba kullum bane kishin magani.

Eh maganar gaskiya na fi amfani da TikTok. Ni ina amfani da TikTok, ina ganin Reels, ina ganin videos. Eh na fi amfani da TikTok. Eh shine wanda na fi, nake amfani da shi kullum a wayana. Na fi amfani da TikTok. Sometimes kuma ina amfani da Instagram amma dai TikTok in ya fi. Na fi amfani da TikTok sosai.

Eh na fi son ah shayi, na fi son shayi. Shayin ginger, shayin ah goruba, na fi son shayi. Eh ina son shayi. Ba na son kofi sosai, na fi son shayi. Nafi son shayi, ina shan shayin ginger, ina shan shayin goruba.

Eh ina amfani da mai na, in man shafawa ne ina amfani da Blue Seal Vaseline. Eh Blue Seal Vaseline man shafawa nake amfani da shi. Bana amfani da lotion. Na fi amfani da Blue Seal Vaseline. Eh shine mai da nake amfani da shi Blue Seal Vaseline.

Ina kallon madubi, in nayi wanka da safe zan kalla fuska na kuma nakan zuwa ko da rana in kara kallon fuska na in akwai wani datti in cire, in goge. Ina kallon madubi kaman sau biyar a rana. Eh, in nayi wanka zan gani. Kullum ina gani.

Eh ina zama a kan giwa, giwa na wa. Ina zama a kan giwa na. Eh ina zama a kai. Ina zama a kai. Ina zama a kan giwa na kullum. Eh ina zama. Wannan ba, ba, ba fashi, ina zama. Ina zama sosai. Ina zama sosai.

Eh to labari mai daɗi. Idan aka bani labari mai daɗi na kan yi dariya ya kan sani dariya. Yaka bani labari mai daɗi na kan yi dariya yake sani dariya sosai. Ina dariya na ji labari mai daɗi abun abun dariya. Wani abu haka dai ya kan sani dariya.

Eh, to in ina jin damuwa sai in kwanta kawai sai in barci. Zan kwanta in barci ne ina ke jin damuwa domin damuwar ya sauka a kaina. Abun da nake ke nan in abu wani wasu ka dame ni, zan yi wanka sai in kwanta, sai in kwanta in barci. Wannan shine yake yi kullum.

Eh ina amfani da WhatsApp. Ina amfani da WhatsApp ne don sakonni. Eh WhatsApp nake amfani da shi. In aka tura mun saƙo ko zan tura saƙo ina amfani da WhatsApp domin in, in tura saƙo ma mutane kuma mutane suka tura mun saƙo.

Eh na fi son shinkafa. Eh na fi son shinkafa. Shinkafa akwai daɗi. Nakan cin shinkafa kullum da miya, shinkafa da wake. So ina son shinkafa sosai. Shinkafa ina jin daɗin shi sosai. Na fi son shinkafa. Na fi son shinkafa sosai. Ina son shinkafa.

Eh ina iya yin iyo, ina yi sosai ma. Ina iya yi sosai gaskiya ina yi. In raina ya bace, in raina ya bace sai in iyo. In aka bata mun raina nike yi amma. Sai an bata mun raina nike yin wannan abun. Eh sai an bata mun raina.

Eh, ina amfani, kullum ina tare da wayana. Ko da yaushe ma ina tare da wayana. Eh, ina amfani da wayana sosai. Ina amfani da wayana sosai. To yauwa, sosai ina amfani da wayana. Kullum ina amfani da wayana. Kullum ina tare da wayana. Kullum ina amfani da wayana. Ba fashi ina amfani da wayana.

A'a gaskiya bana musafaha da mutane. Bana yi. Bana musafaha da mutane gaskiya. Eh mutane bana shiga al'amuran mutane sosai. Eh gaskiya bana yi sosai. Eh bana abubuwa da mutane sosai. Bana musafaha da mutane. Bana yi wallahi bana yi.

Eh gaskiya ina kiyaye kalmar sirri. In aka bani, aka gaya min sirri ko wani wanda yaddani ya zo ya gaya min sirri, ina riƙe sirri sosai. Bana magana. Ina riƙe sirri. Akwai ni da sirri sosai gaskiya. Bana wasa. Ina riƙe sirrin mutum. In mutum ya bu gaya min sirri ina rikewa bana faɗawa mutane, bana faɗawa mutane.

Eh gaskiya ina, Eh wata dadaddare ba? Eh ina ganin wata dadaddare. Ina son ganin wata dadaddare gaskiya. Eh watan yana burge ni in duhu, gari yayi duhu ina so in gan wata. Hasken wata ina so sosai. Wallahi ina so hasken wata sosai. Ina ganin wata dare dare. Ina son hasken wata sosai. Wannan gaskiya ne. Ina so sosai wallahi.

Eh ina da dabban gida, ina da akuya, ina da rago. Ina amfani, ina rike su, ina kiwon akuya, ina kiwon rago. Ina yi, duka ina da su. Ina da akuyana sun girma suna nan dewa. Ina da ragoma sun haifu suna nan dewa. Duka ina da su wallahi ina da su.

Eh ina taro, muna taro so, so huɗu a sati. A sati muna taro so huɗu, da course mate dina muna taro da su. Eh muna taro so huɗu a sati. Abun da muke taro ke nan a sati so huɗu ne. Pa sati, pa week ina, muna amfani muna, muna yi so huɗu.

Eh ina tona, bana tona goro, bana yi. Bana wannan aikin. Bana yi. Bana tona goro, bana yi. Bana wannan, bana yi, bana wannan aikin. Bana yi wallahi. Bana wannan aikin. Ni ba mai yi bane. Ni bana yi. Bana wannan aikin.

Eh ina cin citta a abinci. Ina jin daɗin shi sosai. Yana mai da abinci na da daɗi. Ina cin jitta sosai. Ina cin jitta sosai a abinci. Ina ci sosai wallahi. Ina cin jitta sosai a abinci. Yana da amfani, yana ƙara lafiya. Ina ci sosai, ina ci.

A'a, ba na son wurare masu hayaniya. Ina son waje shiru, ba'a magana. Wajen da ba'a magana nake so. Ba na son waje mai hayaniya. Ba na son hayaniya. Ba na son waje mai hayaniya. Eh, ba na so. Waje shiru nake so. Ba na so waje mai hayaniya. Ba na so.

Eh, na fi son naman rago. Na fi son naman rago. Shi na fi so. Na fi son naman rago. Ina son naman rago sosai. Eh kuma soyayyen nama nake so. Na fi son soyayyen nama.

Eh nakan fita da abokaina mu je mu ci abinci a restaurant. Eh shine nake shaƙatawa. Zan ɗauko abokanaina mu je restaurant mu ci abinci. Lokacin hutu kenan haka nake yi. Shine shaƙatawa na ni haka nake yi.

Da safe ina farka, zan yi brushing bakina. In nayi brushing bakina, zan ci abincin safe, breakfast. Zan ci abincin safe. In na ci abincin safe, zan zauna in yi karatu. Zan buɗe takarda in karanta novel. Zan yi karatu, sannan sai in fita aiki.

Eh, ina yin abubuwa domin kare aiki. Ina yin abubuwa masu dama. Nakan, nakan, nakan aiki da wuri, nakan kuzari, nakan aiki da wuri sosai. Ina yin abubuwa masu yawa domin kare aiki.

Ina cin abinci a restaurant a wajen aiki. Muna da restaurant, zan fita restaurant in ci abinci sai in koma aiki. A restaurant ne ke cin abinci a wajen aiki. Ina cin abinci a restaurant a wajen aiki. Eh, a restaurant ne ke cin abinci a wajen aiki.

Shinkafa da wake shine abincin da nake so. Yake sani jin daɗi. Shinkafa da wake, shinkafa da wake ina so sosai. Ina son jin daɗi. Ina son shinkafa da wake. Shine abincin nake son jin daɗi. Ina son shinkafa da wake. Shinkafa da wake nake so.

Eh, jawabi da rawar aikin mu muna, aikin mu ne muna sa muna sara shi ne. Eh muna yin shi lokaci da lokaci muna tsara yanda muke yi da hours muna shifting yanda muke yin muna tsara shi ne, ah time to time haka muke.

Eh, ba na yi, ba na rike riga a aljihuna, a aljihuna ba na yi. Eh, ba na yi, a'a ba na sakawa, ba na yi wannan abun. A aljihuna ba? Eh, ba na yi, ba na yi wannan abu, ba na saka riga a aljihuna. Ba na yi, ba na wannan abu.

Baƙi ne, eh jakan kuɗi na baƙi ne, baƙi, baƙi ne, baƙi ne kwalon jakan kuɗin. Kwalon jakan kuɗin baƙi ne, baƙi ne, wannan shine kwalon shi din. Eh wannan shine kwalon jakan kuɗin mu ɗin baƙi ne, baƙi ne kwalon jakan kuɗin mu.

Eh muna sa hannu namu a bangaren riga, a bangaren riga muke sawa hannun muɗin, a bangaren ri a bangaren riganmu duka biyu dama da hagu haka muke sakawa dama da hagu.

Ina kula da gashina sosai. Ina wankewa, ina gogewa, ina sa mai, ina wankewa. Ina kula da gashina. Ina son gashi. Gashi abu ne mai muhimmanci a waje na. Ina kula da shi sosai. Eh, ina kula da gashina sosai. Allah, ina kula da shi sosai. Ina kula da gashina.

Na fi son vanilla ice cream, vanilla ice cream. Eh wannan farin ice cream din nan vanilla. Na fi son wannan, ina son shi. Akwai daɗi sosai. Vanilla ice cream akwai daɗi, ina son shi. Na fi son shi sosai ma. Ba na shan wani ice cream in ba vanilla ba. Na fi son vanilla.

Eh ina tuƙin mota. I'm very very expert, expert driver. Ina tuƙin mota sosai. Na iya turin tuƙin mota. Na iya tuƙin mota. Ina tuƙin mota sosai. Wallahi I'm very very expert in driving. Na iya tuƙin mota. Na iya tuƙin mota sosai. Ina tuƙin mota. Ina tuƙa manyan mota, ina tuƙa ƙananan mota.

Eh to ina shiyar da hutu tawa, tawa kala kala, fandi dai kala kala nake yi. Lo hutu na sometimes a gida nake yi, sometimes in fita da abokanai na muje mu huta a restaurant, a hotel. Eh hakan nake, ina son hutu da abokanai na a hotel.

Eh ina kwana a ciki. Eh ina kwana a ciki. Ina kwana a ciki. A cikin gida ina kwana a ciki. Tabbas ina yi wallahi. Ina kwana a ciki. A gida in naken kwana. Kuma in nakan kwana a cikin ciki ina in zan kwanta. Eh ina kwana.

Eh ina kare wayana daga kwayan cuta. Eh ina karewa. Bana barin wayana in yana shiga waensu gurare. Ina rike wayana sosai. Ina kula da wayana sosai. Bana bari cuta ko wani su mutane suna amfani da shi. Ina kulawa da shi.

Aikin gida kullum ina share gida na, ina wanke, ah, kwanuka na da plate ina, ina dafa abinci. Ina wannan ayyukan kullum a gida. Wannan shine abin da nake yi kullum a gida na. Shine nake yi.

Eh, ba ko da yaushe nake kidawa kayayyaki na ba. Ba kullum nake yi ba. E, ina yi amma ina lissafi ina kididawa kayayyaki na. Amma ba ko da yaushe nake yi ba. Ba kullum bane nake yi. Ina fatan kun gane.

Yanda nake magance matsaloli a aiki, da farko zan duba in ga mene matsalan. In na duba na ga yanda matsalan ya taso, sai in nema mafita yanda zanyi in gyara. Shi ne abinda nake sai na duba na ga mene yakawo matsalan, sannan sai in nemi mafita.

Eh nakan sa maganin sauro, a daga sauro nake sa ma a nake maganin sauro. E nake magance sauro nake sa magani. Ko naga abu mai sauro nake kare kaina ta guduwa da sauransu.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta, tana yi. Eh wannan abin wayarta tana yi, tana daidaita haske da kanta. Eh tana yi, wannan tana yi. Babu tantama, babu tantama wayata tana wannan abin, tana yi.

Eh ina jin kukan zakara da safe don sabida akwai zakaru a gidanmu. Suna yin kuka da safe da asuba suna yin kuka. Ina jin kukan zakara da safe. Ina ji sosai ma ina ji kullum. Su sukan tayar da ni daga barci ma suna taya da ni daga barci ina ji.

To ina bin hanyoyi kala da yawa domin in magance wannan abun. Da farko dai zan gani yanda, ahhh, zanyi in magance abun ta hanyoyi kala daban daban amma zanyi shi da ilimi ne, da ilimi zanyi, da ilimi zanyi.

Eh, maganan gaskiya muna zaman lafiya da su. Muna zaman lafiya da su. Akwai fahimta sosai a tsakaninmu. Muna yin mutunci sosai. Suna son mu, mu ma muna son su. Gaskiya dangantakarmu akwai kyau sosai. Wannan maganan haka yake. Akwai kyau. Muna ƙoƙari. Muna son junanmu.

Eh, na fi son zama a taburma. Eh, na fi son zama a taburma. Eh, don sabida nakan kwantawa a taburma, nakan tashi, so na fi son zama a taburma. Ina jin daɗin zama a taburma. Eh, wannan shine gaskiyar magana. Ina zama a taburma. Na fi son zama a.

Eh, maganar gaske ina, ina kasuwanci kaɗan. Ina haduwa da abokan ciniki ta talla a wayana, ta TikTok ina da kuma mu'amalar nake da abokanan anguwa na ina samu, eh mu kan samu abokan ciniki.

Eh ina tafiya da ƙafa at least kilomita guda biyu. Nakan tafiya kilomita guda biyu a ƙafa. Eh ina tafiya, ina ƙoƙari gaskiya. Ina tafiya kilomita biyu a ƙafa. Ina wannan ƙoƙarin. Eh ina son tafiyar ƙafa. Ina so kilomita biyu nake tafiya.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina yi, ina mu'amala da kuɗi ta waya. Ina biya in zan saya abu, in zan saya kati ko ina kira. Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina yi sosai sosai ma ina mu'amalan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya.

Eh takardun aiki ina ajiyesu a waje mai kyau. Inna zo gida a ɗakina a ƙarƙashin drawer na zan sa shi. In ajiyeshi in adana shi bana wasa da shi. Ina ajiyeshi a waje mai kyau bana wasa. Ina ajiye takardun aiki a waje mai kyau bana.

Eh rubutuna yana da kyau. Eh ina rubutu mai kyau. Mutane suna, suna yabawa, suna yaba rubutuna. Eh ina, ina, ina da rubutu mai kyau gaskiya. Eh abokane na da mutanen da suka sanni suna yaba rubutuna. Ina rubutu mai kyau sosai. Wannan gaskiya ne. Ina, ina da rubutu mai kyau.

Eh, ina tofa miyau a, a ƙasa. A ƙasa nike, a ƙasa nike tufawa. A ƙasa nike. Hm, ina tufawa ne a ƙasa. Haka nike. Ina, shine gaskiyar magana. Ina tufawa a ƙasa, a ƙasa.

Eh, ina sanya domin tunatarwa. Ina yi, eh, ina sanya tunatarwa domin ayyukana nakan tsara shi sosai ma na kan tunatar da kaina yanda nake yi, yanda nake tsara su, yanda nake, yanda nake gudanar da ayyuka.

Eh na fi son zama. Ba na iya sayuwa sosai, ba na jin daɗin sayuwa. Na fi son zama. Eh na fi son zama dan saboda babu gajiya. In na saya ina gajiya da wuri. So na fi son zama. Ina son zama, na fi son zama. Eh.

Eh muna amfani da itace, muna kunna wuta, muna dafa abinci, muna ayuka da yawa. Muna kunna wuta da itace. Muna amfani da itace domin mu kunna wuta. Tabbas muna yi, muna wannan abin. Muna kunna wuta da itace.

Eh ina kunna sanarwa a apps. In message ya shiga mun a apps ina notification ina kunnawa domin in ji, in gani. Ina kunna sanarwa a apps ina na waya na ina kunnawa. Ina yi wannan, ina kunna sanarwa.

Ina sanya safa in akwai sanyi. In akwai sanyi ina sanya safa a ƙafana. Amma in babu sanyi bana sakawa. Amma in akwai sanyi ina saka safa a ƙafana. E, in da sanyi ne nake sawa. In ba sanyi bana sawa.

Eh ina so ɗakina yayi haske, ina kunna wuta. Ina barin ɗakina yayi haske, ina son haske bana son duhu. Ina barin ɗakina da haske, ina yi tabbas ina yi. Ina barin ɗakina da haske sosai sosai.

Eh ina ajiye kuɗi a waje wanda da tsaro wanda bara a dauka ba. Ina koyo kuɗina a wajen da ba ra a gani ba ba za a ɗauka ba. Maganar gaskiya kenan. Ina bada tsaro sosai a kuɗina.

Eh, in rikici ya tashi a wajen aiki nakan kiran mutanen da suke yin rikici din sai in zaunar da su, sai in fahimci meyene ja wanan rikicin, sai in basu hakuri, sai in daidaita su. Haka nake yi. Ina, muna, nakan neman fahimta a cikin rikicin. Eh.

Eh gaskiya ina kuka dan sabida idona yana yin hawaye, idona yana yin zafi. Gaskiya in ina yanka albasa ina kuka. Eh gaskiya ina kuka. Dan akwai zafi, zafin ya shiga idona, yana shirin hawaye a idona. Wannan gaskiya ne, gaskiya ne.

Ina cajin wayana da daddare ne. Dan sa a caji da safe sai yayi full sai in cire. Da daddare nake cajin wayana. Dan sabida shine lokacin nake da time. Amma in ba da daddare ba bana cajin wayana, sai da daddare.

Eh, a kasuwanci abu mafi muhimmancin shine mutum ya samu riba. Mutum yayi yanda zai yi ya samu riba shine abu mafi muhimmanci a kasuwanci. Yanda za kai ka samu riba shine abu mafi muhimmanci a kasuwanci. In kana samun riba, kasuwanci akwai daɗi.

Eh gaskiya ina zuwa aiki a lokaci dai dai bana latti. Ina zuwa aiki da wuri. A lokacin da ake fara aiki nake zuwa bana latti. Ina zuwa aiki da wuri. Ehh bana latti. Ina zuwa aiki da wuri.

Eh ina bikin ranar haifuwa haifun mu sosai. Ina tara abokanai na, dangi na, 'yan uwa na duka sai mu yi biki, mu dafa abinci, muyi cake, mu ci kaza, mu ci nama muna jin daɗi.

Eh, burin mu a aiki mu gan cewa aiki ya tafi daidai. Ba a samu kuskure ba, ba a samu matsala. Mu tabbatar da cewa aiki ya tafi daidai. Komai yana tafiya daidai. Anawa mutane aiki mai kyau. Burin mutane yana cika. Komai yana guda-- gudana a aikace.

Eh ina jefa dutse a nesa sosai gaskiya in nayi harbi dutse na yana tafiya waje mai tsawo sosai kafin ya faɗi. Ina jefa dutse a nesa gaskiya ina, ina, ina da ƙoƙarin jefa dutse a nesa ina yin wannan.

Eh, a wajen aiki muna amfani da waya, muna amfani da talifon, muna amfani da cell phone, muna amfani da aa waya ta wajen sadarwa da communication. Muna amfani da waya ne ta sadarwa.

Eh ina yin kiran bidiyo. Eh ina son bidiyo, ina ƙiran bidiyo ina yi. Na iya sosai. Gaskiya na iya kiran bidiyo. Ina da bidiyoyi ma nawa, wanda na yi da yawa ne nake da su. Nakan sa su a TikTok, yin bidiyo insa a TikTok.

Eh, ina mike jiki da safe. Inna tashi na gaji, zan mika jikina da safe. Eh ɗan exercise ma kaɗan. Ina mike jikina da safe. Ina yi, ina mike jiki da safe. Ina yi wannan abun. Ina yi tabbas ina yi tabbas.

Eh ina son karanta littattafai na, na labarin duniya, history, na irin labarin international news, labarin ƙasan waje ina jin labarin ƙasan waje sosai. Eh, domin ina karanta takardu ne in gan labarai.

Eh kayan marmari ina son a-a ayaba. Ina son kankana, ina sha sosai. Eh ina son kankana da ayaba a kayan marmari. A kayan marmari ina, ina son ayaba, ina son a kankana. Ina son wannan abun sosai.

Eh ina so, ina jin waƙan Hausa, waƙan Hausa. Ina son waƙan a, a, a waƙan Naziru. Ina jin waƙan Naziru, waƙan Hausa sosai. Eh na fi son waƙan Hausa eh kuma ina jin waƙan Nai- Naija Music. Eh amma na fi son waƙan Hausa.

Eh nakan shiga cikin gida in zauna. Zan shiga cikin gida ne sai in zauna. In ruwan yana zuwa bana yawo. Nakan shiga cikin gida in zauna. In zauna in ana ruwa ko ruwa yana zuwa sai in shiga cikin gida sai in zauna.

Eh ina ja, ni bana jagorantar da mutane bana yi, bana, bana leading bana zama shugaba, bana shugabantar da mutane bana yi a yanzu dai bana yi amma nan gaba na kan tunani zan fara zama jagora a wajen aiki amma a yanzu dai ban fara.

In babu wutan lantarki, nakan kunna wutana na wayana ko nakan kwanta ma in bar shi sai in ji bana jin daɗi kuma in babu wuta zan kwanta in bacci eh ko in zauna in danna wayana ko in kwanta.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa, ina riƙe lema lokacin ruwa tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa. Bana son ruwa yana taɓa jikina dan saboda bana son mura ya kama ni ko in rashin lafiya sabida haka ina amfani da lema in ana ruwa ina amfani da lema.

Eh munga gaskiya, nafi son yanayin weather in yanada sanyi. In aƙwai sanyi ina son wannan yanayin. Eh ina son wannan yanayin sanyi bana son zafi. Nafi son yanayin sanyi. Gari aƙwai sanyi ina shan shayi eh ina hira.

Eh, na fi son, ah, sneakers. Na fi son takalmin sneakers domin ina jin daɗin shi. Ina jin daɗin tafiya da shi to saboda haka na fi son sneakers. Yana burge ni, yana mun kyau sosai ma fiye sa.

Eh to gaskiya so ɗaya ne ke yi ara ana, so ɗaya ne ke yi ara ana, ni ke sarkar ke gidanmu ara ana so ɗaya ne ke yi. Wani shine gasiya magana? So ɗaya ne ke yi kullum. Eh, so ɗaya ne ke sarkar ke gidanmu, so ɗaya ne ke ara ana. Eh.

Eh, in akwai zafi nakan fi da karkashin iska, in sha karkashin bushiya, in sha iska in ana yin zafi. Haka nake, nakan sha ruwan sanyi ma, ruwa mai kankara domin in rage zafi.

Eh, ina harsa-harsa-harsashe lokacin bacci. Ina yi, nakan zaunawa inyi harsashe lokacin bacci. Ina yi sosai ma. Ina harsashe lokacin da zan, nake yin bacci ko kuwa zan, zan kwanta domin in barci.

Eh ina tuna wasan da muka yi da abokaina. Wasan ƙasa, wasan taya. Eh, wannan irin wasan, wasan yarun tan da muka yi da abokaina. Ina, ina jin daɗin wannan kuma ina tunawa da wannan abubuwan da nake yi.

Ina aiki tare da kungiya, kungiya sosai. Ina aiki tare da kungiya, kungiyoyi da yawa. Muna fahimta sosai, muna ayyuka sosai tare da su. Muna zama waje ɗaya, muna gudanar da ayyuka sosai.

Eh ina zuwa kasuwa ranan litirin da talata. Zan je in yi siyayya, in siya kaya, in siya kayan abinci, in siya kayan sakawa na. Nakan siya abubuwa ɗaya, biyu a kasuwa domin amfanin kaina.

Na fi son fensir. Ina rubutu da fensir sosai. Eh, na fi son fensir. Na fi son fensir. Ina rubutu da fensir sosai. Eh, domin ina jin daɗin rubutu da wannan fensan pincil kenan Yana da amfani sosai. Wannan shine gaskiyar magana. Na fi son fensir.

Eh ina neman izini a wajen maigidana a wajen hutu. In zan je in yi wani abu ko ina da aiki a wani guri ina neman izini a wajen maigidana a wajen aiki. Eh ina neman izini sosai.

Muna amfani da kayan aiki sosai a wajen aiki, kamar su kwamfuta. Muna amfani da kwamfuta, muna amfani da, ah, waya, muna amfani da kamar su, ah, abubuwa.

Raguwar abinci nakan ba almajiri wanda yake da bukata, mabukaci. Zan ɗauka ragowar abinci in ba shi. Haka nike yi kullum. In abinci ya rage nakan ba abinci, nakan ba almajiri domin shi ma ya je amfana, ya ci, ya koshi. Haka nike yi.

Ina zuwa kasuwa ranar Litinin da na, da ranar Talata. Ranar Litinin zan je in saya kayan abinci da kayan miya. Na ranar Talata zan je in saya su kaya na, su man shafawa na, su makilin ina.

Eh, nakan ina so, ah, irin masu kyau inna nake so. Wanda suke da kyau, wanda suke da kyau sosai shi nake so. Gaskiya na fi son wannan wanda suke da kyau din. Na fi son amfani da su. Wanda suke da kyau na fi so.

Eh in babu wuta ina kunna kendir a gida na domin in samu haske. Tabbas ina kunna kendir a gida domin in samu haske. Tabbas ina amfani da kendir kuma ina kunnawa domin in samu haske.

Ina gaishe da mutane ne ta hanya mai kyau. Tallumana, ina gaishe da mutane da sannu. Ina wunin ku? Haka nake cewa. Ta mutunci nake gaishe da mutane. Da mutunci nake gaishe da mutane a cikin kwanciyan hankali.

Na fi son fari, farin abu na fi so, launi fari na fi so. Na fi son farin abu, yana burge ni, yana min kyau. Na fi son farin abu, farin launi na fi so.

Eh ina shan madara, ina son madara sosai. Madara yana burge ni. Ina son madara, ina shan madara sosai. Maganan gaskiya madara yana burge ni sosai. Ina jin daɗin madara, yana sa ni kwancin hankali, yana sa mun jin daɗi. Ina son madara sosai.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida, ina shuka sosai ma. Nakan shuka aaah irin su green le-- green, green leaf. Eeh green leaf. Nakan shuka tumatur a gidana, nakan amfani da shi sosai ma. Ina yin shuka.

Eh ina so abinci mai yaji sosai. Ina, ina jin daɗin abu mai yaji. Ina jin daɗin abinci mai yaji. Eh ina so abinci mai yaji sosai. Maganan gaskiya ina cin abinci mai yaji. Ina son abinci mai yaji. Ina amfani da abinci mai yaji.

Eh ina ajiye makullai na a cikin gidana, a cikin ɗakina nake ajiye makullai. Ina ajiye makullai na a cikin gida, a cikin ɗakina a waje nake ajiye makullai na kullum. Haka nake yi sosai.

Eh ina duba lambar QR. Eh ina iya duba lambar QR. Ina yi, ina dubawa. Eh ina dubawa sosai ma. Ina duba lambar QR. Ina dubawa sosai. Ina yi, ina yi da gaske. Babu tantama ina yi.

Eh, ina da madubi guda uku a gida, a gidana. Akwai a ɗakina, akwai a falona, akwai a, a toilet ina bathroom ke nan. Ina da su. A banɗakina, a cikin, a ɗakina, a cikin falona ina da madubai sosai.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki domin in buɗe in sha iska, iskan waje ya shiga. Domin wannan dalilin ne ya saka ina buɗe taga a ɗakina. Gaskiya ina buɗewa domin in sha iska. In ji daɗin iska tabbas ina buɗewa.

Eh ina sanya agogo a hannuna na hagu. Ina sa agogo masu kyau a hannuna na hagu. Ina sa Rolex. Eh ina sa agogo a hannuna na hagu sosai. Ina sa agogo, ina amfani da agogo sosai. Ina sa agogo.

Eh ina amfani da intanet kullum. Kullum ina amfani da intanet domin ina samun message ta WhatsApp. Ina, ina shiga TikTok, ina shiga Instagram. Ina amfani da message sosai ma. Eh ina amfani da AI, ina amfani da message sosai. Intanet ina amfani da intanet sosai.

Ina son ina, ina ziyartar abokaina da ƴan uwana. Ina son ziyartar abokaina da kuma ƴan uwana da mutanen da muke mutunci da su. Duka ina ziyararsu sosai. Eh ina ziyartar su. Eh ina zuwa wajajensu sosai ma.

Eh, ina yin barci da rana kaman awa ɗaya. Ina yin barci da rana kaman awa ɗaya domin in huta da gajiya na. Sabida wannan dalilin ya sa nake yin barci da rana awa ɗaya kullum.

Eh ina kwana a gado, a gado nake kwana. Eh bana son kwanciya a ƙasa domin jikina yana min ciwo saboda haka nake kwanciya a kan gado. Eh saboda haka nake kwanciya a kan gado kullum. Eh.

Eh, labulen mu kore ne, kore ne labulen mu kore ne. Launin labulen mu kore ne. Na cikin ɗakina ma haka ne, na kuma cikin falo na ma haka ne. E, kore ne.

A'a, bana cijen farcena. Bana cije farcena. Bana yi. Ni gaskiya bana cijen farcena dan sabida yana min zafi in nayi haka. Sabida haka bana so, bana yi. Shine gaskiyar magana bana cijen farcena. Haka ne.

Eh gaskiya management namu gaskiya akwai kyau bos namu yana sa mana ƙwazo a wajen aiki to shiyasa muka samu ƙwayoyin ƙwarin gwiwa domin yin aiki.

Eh, kaman karfe goma na dare nake kwanciya kullum. Karfe goma na dare nake kwanciya kullum. Eh gaskiya. Wani lokacin kuma karfe shadaya na dare nake kwanciya amma yawanci dai ina kwanciya karfe ne karfe goma.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo kamar su AliExpress, kamar su Jumia. Eh ina sayan kaya a yanar gizo tabbas ina sayan kaya a AliExpress kuma a Jumia ma ina sayan kaya. Eh gaskiya ina son kaya, ina son sayan kaya a ranar gizo.

Eh, gaskiya ina ba da ra'ayi mai kyau. Ina ba da shawara mai kyau a wajen aiki. Ina ba da ra'ayi mai kyau, ra'ayin da zai wa, nakan amfani da ra'ayi da zai sa ma'aikatanmu ya ci gaba, ya kawo aikinmu ci gaba shine nake yi.

Eh, na fi son kayan gishiri gaskiya. Na fi son kayan gishiri. Eh, so wani nama, so wani chicken, ah, roasted fish. Eh, na fi son kayan gishiri. Na fi son gishiri gaskiya. Na fi son gishiri sosai. Maganan gaskiya.

Eh, da yamma zan zo ne in ɗan huta kaɗan sai in shiga in yi wanka, in yi brush, in wanke jikina sai in fita. Abin da nake yi da yamma kenan. Yawanci abin da nake yi da yamma haka nake yi.

Tabbas ina duba kalanda kullum domin in san schedule ɗia ranar fita aiki da kuma ranar da ina gida da kuma karshen wata. Sabida haka kullum ina duba kalanda. Ina amfani da kalanda kullum. Eh, wannan kuma maganan gaskiya ne. Ina amfani da kalanda, ina duba kalanda kullum.

Sosai ma. Wallahi ina so abun, ina jin daɗin shi kuma ka san yin amfani da jikin, jikin mutum ai. Ina shan ruwan kayan, kayan itace kamar ruwan, eh, eh coconut ko ruwan, eh ruwan kankana duka ina sha sosai.

Eh, ina cin ma manufar tallace-tallace. Gaskiya, nakan yi tallane ma, ma kayayyakina na kasuwa. A ranar gizo-gizo nakan talla kuma gaskiya ina cin ma manufata domin mutane suna siyan kayana sosai.

Maganin gaskiya ina share ɗakina sau uku, sau uku a rana. Ina sharewa da safe, da rana zan, zan zo daga wajen aiki in share, sai kuma da daddare ma nakan share ɗakina. Eh ina share ɗakina sau uku a rana.

Eh, ina sa turare kullum. Ina wanka, zan sa turare a jikina sai in fita. Maganan gaskiya ina amfani da turare. Ina son turare domin yana da amfani, kan shi akwai daɗi. Sabida haka ina sa turare kullum.

Eh da safe ina cin danwake. Ina cin shinkafa da wake shine abincin da nake ci da safe. Danwake da kuma shinkafa da wake. Wannan shine abincin da nake ci da safe kullum.

Eh gaskiya, bikin aure na 'yan uwana da kuma abokanai arziki. Ina son wannan bikin 'yan uwa da abokanai arziki. Gaskiya yana burge ni sosai. Ina jin daɗi da wannan bikin na abokanena kuma na 'yan uwana.

Eh, da shugaban aiki ina dangantaka mai kyau a tsakanin ni da shi. Yana bani daraja na, ni ma ina ba shi darajan shi. Saboda haka yana respecting ina sosai, ni ma ina respecting nashi sosai.

Ina fara aiki kullum da safe ne kaman ƙarfe tara na safe. Nake-- nakan fara aikina. To saida rana kuma zan tafi break kamar ƙarfe sha biyu da rabi sai kuma in koma aiki kamar ƙarfe biyu da rabi. Haka nake yi.

Eh, yanda nake kawo wa gidan mu, nakan kokara, nake kawo abubuwa dayawa gidan mu. Maganar gaskiya ina son gidan mu kuma ina kawo abubuwa masu yawa zuwa gidan mu domin mutane, 'yan uwana da kuma a-mata na.

Eh, an haife ni a February, a watan February, wata na biyu ke nan a lissafin, a, lissafin turanci. A February kenan aka haife ni. Eh, a February ne.

Eh ina sanya hula in zan fita, in zan fita cikin gari, in zan fita daga gida, in zan je wajen aiki, duka ina sa hula domin hula yana da kyau sosai. Ina saka hula kullum in zan fita. Ina.

Eh, ina son irin su agwaluma, irin su gyada, irin su kankana. Irin wannan kayan ina so, ina so sosai. Kayan ciye-ciye ina amfani da su sosai.

Eh ina amfani da, ina amfani da kayan ciye-ciye sosai. Eh su kankana, su agwaluma, su ayaba. Ina amfani da irin wannan kayayyakin sosai domin ina amfani da su ta wajen jin daɗina da amfanin kaina. Sabida haka nake amfani da wannan kayayyakin sosai ma.

Eh, maganan gaskiya ni. Na fi son zama a birni domin saboda a cigaban birni akwai kome a birni da kake so. Akwai manya-manyan kasuwa, manyan shaguna, akwai makarantu. Saboda haka nake son birni. Na fi son zaman birni sosai ma. Eh, gaskiyar magana kenan.

Eh ina cin salat. Akwai daɗi. In zan ci abinci, zan siya, in zuba a kan abinci na sai in ci. Ina cin salat sosai saboda ina jin daɗin shi. Tabbas ina cin salat. Ina amfani da salat. Ina cin salat sosai.

Eh, duka dai ina ba su lokaci ne. Bana wasa da aiki, bana wasa da lokacin aiki. Saboda haka ina daidaita su sosai. Kuma lokacin mu'amala da rayuwa da mutane, su ma ina ba su lokacinsu. Amma gaskiya aiki bana wasa da shi sosai, bana wasa da aiki.

Eh, ina samun horo a wajen aiki dan sabida ana min training sosai. Ana bani discipline, ana koya mun yadda ake aiki, ake mu'amalar da mutane da kuma ake kokari ta wajen aiki. Ba'a wasa da aiki. A maganan gaskiya ina samun horo.

Yanda nake jira a layi, ina da haƙurin jiran layi gaskiya. Dan sabida ina jiran layi sosai banaa irin wato hanzari ko kuwa nuna rashin haƙuri. Zan jira har layina ya dawo sannan in yi duk abinda zan yi.

Eh ina zubar da shara a dustbin. Duk abun da na zubarwa ne, zan tattara shi a waje ɗaya sai in je in zubar da shi a dustbin, sai kuma motan shara ya dawo sai in bayar sai ya je ya zubar.

Eh, ina amfani da bakin tawada ne. Eh, ina amfani da launin bakin tawada dan sabida ya fi nuna rubutu kuma an fi ganewa. Ni a tunanina sabida haka ina amfani da bakin tawada. Wannan shine gaskiyar magana.

Eh, maganan gaskiya bana cin abinci mara kyau. Ina shan ruwa akan lokaci. In fisari ya kama ni, zan je inyi fisare. Ina tafiya asibiti akai-akai domin in yi medical checkup. To, sabida haka ina yin kokari, ina gyara muhallina. Bana son datti.

Eh to, maganan gaskiya, matashi dai wanda muke aiki da su dai ba su da yawa sosai. Eh, mutane ne kaɗan muke ayyuka da su amma duk yawancinsu matashi ne yawancinsu.

Eh, sa'o'i ina kallon wayana a kai a kai lokaci dayawa. Eh, ina kallon wayana a kai a kai a lokutuka-- a lokuta masu yawa. Ina duba wayana me ke tafiya, me ke faruwa. Sabida haka ina gani maganan gaskiya.

Eh ina zuwa waje da wuri sosai ma. Eh, ina zuwa waje da wuri domin in zo akan lokaci, kuma in gama da wuri, bana ɓata lokaci. Ina zuwa waje da wuri, domin inyi komai nama da wuri. Wannan shi ne gaskiyar magana, bana wasa.

Ina amfani da waya Infinix Hot 50. Infinix Hot 50 wani shine waya da nake amfani da shi, nake abubuwa na da shi, nake duk wani kiran waya da wasu wani chatting a WhatsApp ina da wani waya nake amfani.

Eh ina dubawa. Daftarin kuɗi ba ina dubawa domin sabida yanda nake kula da mu'amalar kuɗi kuma yanda nake son kuɗi nake duba kulawa akan kuɗi shiyasa nakan dubawa sosai sabida kuɗi abu ne wanda yake da muhimmanci.

Eh ina baya da kyautan abinci kuma ina baya da kyautan kuɗi ma mutane mabukata wanda basu da ƙarfi suke buƙatan abu. Zan ɗauka abinci ko kuɗi in bayar. Irin wannan kyautan ne ni nake yi.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Sai in kai kwana biyar ma ban kunna Bluetooth na wayana ba. Don sabida bana amfani da shi sosai. Ba kullum bane nake kunna Bluetooth. Eh, amma wata rana nakan kunna wa amma ba kullum ba.

A gidanmu mu shida ne, mu shida. Eh, mu shida ne gaba ɗaya a gidanmu. Wannan shine yawan danginmu kenan. Mu mutane shida. Mutane shida gaba ɗaya shine danginmu.

Eh maganar gaskiya in na samu sabon abu zan yi yin kuri in koya da wuri domin in samu ilimi. In gan cewa ina kokari, sabon ilimi ya zo nakan yi da wuri nake fi son nakan sa ƙwazo da wuri domin in koya.

Eh ina raba aiyuka ga wasu in aiki ya mun yawa. Nakan raba ayuka ga mutane wanda muke aiki tare domin su taya ni. Eh nakan wannan abun. Ina raba aiki sosai. Sosai ma ina rabawa.

Eh miya gaskiya nafi son mai zafi. Nafi son miya mai zafi domin yafi bani ƙwazo ta wajen cin abinci. Saboda haka miya in babu zafi ma bana jin daɗin shi amma in akwai zafi ina so sosai, yana mun amfani.

Eh gaskiya ina yi. Ina amfani da kwamfuta, sabon shirye-shiryen kwamfuta, sabon ilimi nakan amfani da kwamfuta. Ina shirya ayyukana da su, da kwamfuta. Kwamfuta ina amfani da.

Ina goge hakorina sau biyu a rana. Da safe zan goge hakorina kuma da daddare in na zo kwanciya zan goge hakorina sai in kwanta. So saboda haka sau biyu kenan nake goge hakorina.

Eh gaskiya, na fi son tufafi auduga dan sabida baya ɗaukan zafi. Auduga bai da noyi shi yana da daɗi. Sabida haka na fi son tufafin auduga. Kuma yawancin kaya na ma auduga ne, sabida haka ina amfani da tufafi auduga.

Eh, sakonni nakan duba wa in daki na ya yi kaɗan. In aikina ya ja baya, ya yi kaɗan sai in shiga in duba sakonni. Amma in aiki ya min yawa, bana duba sakonni. Haka nake yi. Wannan shine irin abun da nake yi ke nan.

Eh ina zuwa kasuwa ranan Litinin da kuma ranar Talata. Zan je kasuwa ranar Litinin in yi siyayya kuma ranar Talata ma ina zuwa kasuwa ina siyayya. Wannan ranaku guda biyu a sati nake zuwa kasuwa.

A'a, ba na iya busa saki. Ba na iya wa. Ba na iya busa saki. Gaskiya ba na iya wa. Yana bani wahala. Ba na iya wannan abin. Ba na iya busa saki. Eh, ba na iya wa saboda ba na jin daɗin abin. Wannan shine, ba na jin daɗin abin.

Eh, barkono mai yaji ina jurewa sabida barkono mai yaji ba ina-- sabida ina son yaji. Nakan cin abinci mai yaji sabida haka dole ma in jurewa barkono mai yaji sabida ina jin daɗin shi, shi ya saka. Eh.

Abokan ciniki ina magana da su ta hanya masu kyau, ta fahimta. Bana musu sawa, ina musu magana mai, mai daɗi, mai laushi, magana na fahimta. Sabida haka ina da su sosai.

Eh muna inganta aikinmu sosai ma, saboda muna kula da aiki ba ma wasa. In akwai gyara za mu gyara, in akwai ƙorafi za mu gyara ƙorafin. Muna ba da sabis mai kyau wa mutane. Muna kula da aiki ba ma wasa, muna jurewa, muna sa ƙwazo.

Eh ina call, ina karanta takardu novel. Eh ina jin music, ina jin waƙa. Wannan shine abin da nake yi domin in samu ni sha'aɗi. Eh ina zauna ba, inji music ina kuma ina zama in karanta novel.

Eh, ina gabatar da rahoto. Ina ba da rahoto, ina ba da labari, ina ba da labarai sosai. Ina gabatar da rahoto ma mutane, ma jama'a, ma irin yara haka masu karatu. Duka ina.

Eh muna da manufan wata-wata. Akwai abubuwan da muka shirya saboda sabida mu cin-mu cin ma burin mu kowani wata. Muna sare sarin mu, muna kaddamar da ayyukan mu, sabida mu cin ma burin mu, na wata da wata.

Eh, da daddare nakan fita in kalla taurari sabida suna da kyau da daddare. A duhun dare suna da kyau, suna haska sama. Ina kallon su sosai, suna burge ni. Taurari ina kallon su da daddare sabida suna bada kyau.

Eh to, a'a ba na ajiya a cikin waya na. Bana yi tun sabida security. Mutane su kan yi a ɗaukan wayan mutum su duba, su yi bincike. Saboda haka ba na yin ajiya a waya na ba na yi.

Eh farin kasa ne gidanmu, farin kasa ne. Haka ne a ƙasan gidanmu fari ne. Fat ƙasan gidanmu fari ne. Akwai kyau sosai ma yana bada sha'awa. Farin kasa ne mai kyau wanda babu datti sosai.

Eh, ina raba abincin mu da mutane. Ina raba wa mutane abinci kuma muna cin abinci tare da mutane. Eh ina rabawa. Ina raba abinci ga mutane. Muna cin abinci tare da mutane. Ina son raba abinci. Duka wannan abubuwan ina so sosai.

Eh, karshen mako na kan ɗaukan mata na da yara na mu je muyi siyayya a kasuwa. Ko wane karshen mako in na ɗau albashi na, na kan ɗaukan mata na da yara na mu je kasuwa sai mu yi siyayya in saya masu duk abun da su ke so.

Eh, a unguwan mu gaskiya yana da kyau sosai babu datti. Ashare ne kuma akwai kwalta ko wane lungu. Akwai gidaje masu kyau-kyau, akwai hasken street light. Anguwan mu akwai kyau sosai, akwai security sosai a anguwan mu.

Sosai ma ina bin ka'idojin aiki, sabida bin doka domin ingancewa aiki yana tafiya daidai. Ina bin ka'idojin aiki. Maganar gaskiya ni ina bin doka da dokoki. Ina bin ka'ida sosai. Bana wasa da aikina sosai.

Eh ina amfani da hannun dama na, hannun dama da shi nake aikace aikace, nake ɗaukan abu, nakan yawan amfani da shi. Eh maganar gaskiya ina amfani da hannun dama, shine hannun da nake amfani da shi sosai. Hannun dama kenan shine akwai daɗi.

Eh sosai ma ina ƙetirin ƙofofu lokacin zama dan sabida hakan nafi so, nafi jin daɗin hakan sosai saboda haka ne nake aikata hakan. Eh lokacin zama nakan ƙetirewa.

Eh, ina ba da lokaci ne ga abubuwan da suka fi muhimmanci da su na ke farawa, su na ke farawa. Sai na gama da duka ayyukan da suke da muhimmanci a wajena. Sannan in koma zuwa ga waɗansu ayyukan. Amma ina yin aikin da yafi muhimmanci.

Eh tufafina nakan wanke su in sukayi datti in yi amfani dasu. In sukayi datti sai in wanke su, in nema laundry a wanke musu. Bana wanke tufafi kullum, sai yayi datti sannan in wanke tufafina.

Eh ina son ɗaukan hotuna. A wayana ma ina ɗaukan hoto sai in posting nashi a Instagram, sai in posting nashi a status dina na WhatsApp. Eh ina ɗaukan hoto domin in postin gaskiya. In nayi wankana nasa kayana mai ƙyau sai in ɗauka hoto.

Eh ina son zama a ƙasa a kan taburma. Eh ina son zama a kan taburma saboda na fi jin daɗin zama a ƙasa. A kan taburma sai in kwanta kuma sai in tashi. Na fi son zama a, a ƙasa. Eh na fi son zama a ƙasa.

Eh na fi son ranan Juma'a. Ranan Juma'a wannan na fi so kuma a lokaci ne kuma na fi son ah darana wanda. Eh darana kamar azahar wannan na fi son wannan lokacin. Eh in darana ne kuma na fi son darana.

Eh ina yin wanka da safe, da safe in zan fita aiki sai inyi wanka. In nazo daga aiki da yamma sai in kara yin wanka. Sau biyu nake yin wanka a rana, eh da safe kuma nakan yi wanka ma da yamma. Haka nike.

Eh, na fi son miyan kuka. Ina son miyan kuka. A cikin miya, na fi son miyan kuka. Yana mun daɗi kuma magani ne, yana amfani sosai a jikin mutum. Yana amfani sosai a jikin mutum. Miyan kuka nafi so. Na fi son miyan kuka. Eh.

Eh, ina raba wurin da nake a ranar gizo. Nakan nuna inda nake, abubuwan da nake, garin da nake, a angwan da nake da kuma abun da nake yi. Duk komai na ina sakawa a yanar gizo gizo.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki. Ina lissafi sosai abin da na kashe a wajen aiki ko abun da na kashe domin aiki. Komai ma ina rubuta wa da abun da na kashe sabida aiki ko kuwa wajen aiki dukada ina rubutawa.

Na fi son, na fi son abinci kamar shinkafa da wake ko miyan kuka, tuwo da miyan kuka da kuma shinkafa da wake. Wannan abinci guda biyu nafi son su sosai fiye da kowane irin abinci, wanne abinci.

Ba na iya dinka tufafi saboda ni ba taila bane. Ban iya aikin dinki ba, ban iya aikin dinki ba. Ni ba taila bane. Ba na iya dinka tufafi. Ban iya ba, ban san yanda akeyi ba. Ba na iya wa, ban iya yanda akeyi dinka tufafi ba. Ba na yi.

Eh nakan rera wa waƙa in ina wanka. Irin waƙan da nake so nakan yi in ina wanka. Irin waƙan Naziru Sarkin Waƙa ina yi. So in ina wanka ina rera waƙar sosai saboda ina jin daɗin hakan.

Eh ina ciniki a kasuwa. Kaya na ina siyar dashi sosai. Gaskiya ina samu ciniki sosai a kasuwa. Mutane sukan siya kaya na sabida kaya na yana da kyau. Mutane suna siya. Ina ciniki sosai.

Eh, ina amfani da kunne nen waya. Eh, ina amfani da shi. Kunnen waya ba, ina amfani da shi dan saboda akwai daɗi, akwai amfani, akwai muhimmanci. Ina amfani da shi sosai, sosai ma. Ina amfani da kunnen waya. Wannan haka ne, haka yake.

Eh ina, bana yanke shawara da wuri. Kafin in yanke shawara sai na duba, na gan abu mai kyau, abun yana da amfani sosai kafin in yanke shawara. Bana yanke shawara direct haka, sai na duba na gan mahimmancin abun sosai kafin in yanke shawara.

Eh ina fatan zamu cinya wa, don sabida kasan Alhamdulillah akwai cigaba, akwai daɗi, akwai daukaka. Sabida haka nakan fatan samu wannan abin. Eh gaskiya ina fatan samu wannan abin.

Eh ina lullube wa da bargo in akwai sanyi. In garin akwai sanyi ina lullube wa da bargo. In kuma babu sanyi bana amfani da barko. Eh in akwai sanyi yanayin garin in akwai sanyi sai in rufe jikina da bargo.

Eh ina hawan keke, ina tuka keke, ina tafiya da tafiya a cikin anguwa, ina wa su ayyukana na kusa da kusa a cikin unguwa. Ina amfani da keke. Yara nama na siya musu keke suna amfani da keke. Nima ina amfani da keke saboda ina jin daɗin keke.

Eh, ina iya rera waƙa. Akwai waƙar da na iya na Hausa da kuma Larabci. Ina iya rera waƙa saboda gaskiya ina son waƙa sosai. Ina jin daɗin waƙa, ina samu kwanciyar hankali sosai in ina yin waƙa.

Eh ina magance damuwa a aiki in na gan cewa abubuwa sun rikice, zan kwantar da hankali na sai in gan cewa zan nema shawara kuma yin ta zan magance wannan matsalar a aiki sannan sai in magance. Ina lissafi sosai kafin in yanke shawara yanda zan magance.

Eh, ina iya ba da barkwanci saboda hakan yana burge ni sosai. Eh, ina iya ba da barkwanci. Abune ka san cewa abune mai yayi daɗi, so mu kan yi hakan sosai sosai.

Eh, a ina amfani da aji a ranar gizo. Ina ajiye waensu fotuna na da su bidiyo da wasu abubuwa dai na labarai nakan ajie shi a folder a save na ranar gizo-gizona.

A'a, ba na shan ruwa mai sanyi. Na fi shan ruwa mai dumi, ruwa mai zafi. Na fi shan wannan ruwan. Ba na shan ruwa mai sanyi don sabida bai da amfani a jikin mutum, baya da lafiya. Na fi son shan ruwa mai zafi.

Eh ina bada shawara a aiki in abu ya cakude zan bada shawara yanda za'a magance wannan abin. Kuma ana ɗaukan shawara na sosai dan sabida suna jin daɗin shawara na. Nakan bada shawarwari sosai.

Eh, gaskiya ina jin tsoron kwari. Gaskiya ina jin tsoro don saboda ni eh ina da tsoro ne sosai. Saboda haka ina jin tsoron kwari. Wannan gaskiya ne. Ina jin tsoro sosai kuma ina jin tsoron kwari sosai ma.

Eh ina, akwai gidan abinci wanda ake ce ma shi Big Bite. Ina jin daɗin wannan gidan abincin suna da abinci masu daɗi da shinkafa da kaza sun iya dafawa sosai. Abincinsu akwai marmari, akwai nishaɗi. Saboda haka na fi son abincinsu.

Eh a yanzu dai ina takalmi guda biyu ne kuma ina so in sayi wa yansun takalma. Amma a yanzu ina da takalmi ne guda biyu da su nake amfani sosai. Guda biyu, ɗaya ash color kuma ɗaya baki ne. Eh ina fani da su.

Eh, rahoto in na samu labari ko wani abu ya faru mai muhimmanci sannan zan rubuta rahoto. Ba ko da yaushe bane nake in rubuta rahoto. Eh, amma in akwai wani abu wanda ya faru sannan zan zauna in rubuta rahoto.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma dan sabida haka ne abun da aka koya mana daga iyayen mu kuma haka aka koya mana a makaranta. So in zanyi hamma, zan rufe bakina domin haka shine abun da yake da kyau mutane suna yi.

Eh, bangon gidanmu farin launi ne. Eh, farin launi ne a bangon gidanmu saboda muna son wannan fari saboda yana da kyau kuma yana da irin ban sha'awa sosai. Fari ne.

Eh, kuɗin wutar lantarkin gidanmu a wata naira dubu goma ne. Eh, naira dubu goma ake karɓa a kuɗin lantarkin gidanmu. Ko wane wata haka ake karba. Eh, ba kuɗi bane mai yawa.

Eh, in rana yakan--yakan faɗi wa. Ina son kwallo saboda irin wannan, yan abun mai abun sha'awan da yake yi, yana cire haske kala kala. So in rana in zai faɗi, ina son ganin rana sosai ma sosai.

Eh ina hutawa a wajen aiki, a break. Karfe ɗaya na rana zamu je break. Sannan in zauna in huta kaman 1 awa sai kuma in koma aiki. So kaman karfe ɗaya na rana muke hutawa a wajen aiki.

Eh, da farko in na je ofis, zan zauna ne in ajiye jaka na, in cire kwamfuta na, in kunna, in gan abubuwan da yake ciki sai kuma in gan takardun da aje a ofis ina.

Eh, a wajen aiki ina cin fara, ina shan kankana, ina cin ayaba, ina shan lemu. Wannan shine abubuwan da nake ci kuma nake sha a wajen aiki saboda suna da amfani a jikin mutum. Waƴanne abubuwan, su kankana su lemu shi nake amfani.

Eh, yanayi ɗaki, ɗaki mai haske, mai ƙanshi, mai kyau. Na fi so irin wannan yanayin ɗakin. Ɗakin da babu datti, akwai haske sosai, fari. So irin wannan yanayin ɗakin na fi so. Kun ina fatan an gane.

Eh ina jin tsoron irin kare haka. In na gan kare ya haushi, nakan jin tsoron kare. Amma kuma banda kare bana jin tsoron komi. Ina fata an gane ina jin tsoron kare sosai. Shine abun da na fi jin tsoron shi, kare kenan.

Eh, ina fikicin tufafi. Maganar gaskiya, tufafi yana da muhimmanci. Abu ne wanda ni nake son shi sosai kuma na kula da tufafi. Saboda haka ina cikin fikicin tufafi sosai.

Eh, ina rubutu da sauri. Ina buga rubutu da sauri sabida rubutu gaskiya baya bani wahala. Ina yi shi ne sosai ma. Ina da wannan a ra'ayin kuma a kai mu ke sosai ma. Ina buga rubutu da wuri.

Eh, murya ta baya da ƙarfi sosai, baya da ƙarfi sosai. Na fi son murya ta, na faɗi ka gane ai. Amma murya ta, ah murya ta, tana da a hankali nake yi sosai. Ba na ihu da hankali nake yi.

Yaya taburinku a wurin aiki yake? Eh to, a wajen aiki muna ƙoƙari, muna haɗa abubuwa da yawa, muna ganawa da mutane da yawa, muna aikin masu muhimmanci sosai da mutane da yawa, muna mu'amala da mutane da yawa.

Eh, da daddare nake wanke kayana in nazo daga wajen aiki. In bana yin komai, da daddare nake wanke kayayyakina. Kullum haka nake yi. In sha Allahu bara a samu ah matsalan wanke kayana ba. Da daddare ne nake aikina na wanke wanke.

Ina sayan kayan abinci na ne a kasuwa kullun. Kayan abinci, kayan miya da kuma irin su ah rigan sakawa da takalmi. Wannan shi abubuwan da nake siya a kasuwa ko da yaushe.

Eh ina tafiya da sauri saboda bana son tafiya a hankali. Ina tafiya da sauri in ina abubuwa na ko ina nama. Komai da sauri nake yi. Ina tafiya da sauri, ina aiki da sauri. Wannan haka ne. Ina tafiya da sauri sosai ma. Ina tafiya ma da sauri.

Ina ci abinci da hannuna ne. Bana cin abinci da cokali. Da hannu nake cin abinci ko da yaushe sabida ina jin daɗin cin abinci da hannu sabida ya fi mun dadi. Da hannuna nake cin abinci ko da yaushe.

Eh ina aiki bayan irin da yamma haka ina yin aiki kuma dare dare ma ina yin aiki a irin wannan lokutan ina yin aiki sosai. Wannan shine abin da nake yi. Ina yin aiki a lokuta da lokuta kaman dare dare kaman da yamma shine nake da tayin.

Eh, ina karɓan baƙo da muhimmanci. Baƙo mutum ne mai muhimmanci, mai daraja a wajena. Ina karɓan baƙo hannu biyu-biyu. Ina ajiye shi a waje mai kyau ina bashi karɓa mai kyau. Bako abokina ne, mutumin kirki ne. Ina karɓa.

Eh, a cikin abokanta abokantanka, mutum mafi muhimmanci shine mutunci. Aboki ya kasance shi aboki ya kasance yana da amana, yana da rikon amana, yana da muhimmanci. Wannan shine abu mai muhimmanci a abokantanka, abokantanka, eh.

Eh, ina da katin kasuwanci. Amun rajista gwamnati ta ba ni, ina da shi. Ina da katin kasuwanci sabida dokan kasan, kasan, kasan mu ne. Sabida haka ina da kati, katin kasuwanci kuma yana da muhimmanci sosai.

Na fi zuwa shagon kaya da takalma. Shagon kaya da takalma na fi zuwa wannan wajen, domin in yi siyayya. Ina son takalmi, ina son kayan sakawa, so na fi zuwa wannan shagon kaya da takalma sosai.

Eh muna amfani da ruwan rijiya. Akwai ruwan rijiya a gidanmu muna amfani da shi sabida muna ayyukan dafa abinci, muna ayyukan wanki, muna ayyuka na wanka e. Eh muna amfani da ruwan rijiya sosai.

Eh, ina amfani da kwamfuta. Na iya gudanar da kwamfuta. Na iya amfani da kwamfuta. Ina saka abubuwa, fayil ina a kwamfuta. Ina tura saƙonni a kwamfuta. Kwamfuta yana da muhimmanci sosai a wajena, a wajen aikin.

Eh ina kammala aiki a lokaci da wuri, ina kammala aiki a lokaci da wuri. Bana wasa, bana wasa. Ina aiki da wuri sosai. Bana wasa, ina kokari ina gudanar da aiki sosai gaskiya bana wasa sosai ina aiki.

Na fi son watan Disamba. Na fi son watan Disamba ƙarshen shekara ke nan. Wannan ƙarshen shekara na fi so a shekara saboda ana gudanar da hutu, ana ba da hutu a wajen aiki. Ina son wannan ƙarshen shekara. Disamba ke nan sosai. Ina son wannan.

Na fi son buredi ne na fulawa. Irin wannan buredin fulawa na fi so. Don sabida in yana da daɗi sosai akwai amfani sosai a jikin mutum. Na fi so irin wannan buredin fulawa. Yana da muhimmanci. Na fi son wannan. Eh, na fulawa.

Eh bana son hayaniya sosai. Bana son hayaniya. Na fi so irin abu shiru haka. Bana son hayaniya. Yanda nake jin hayaniyan bana jin daɗin shi. Bana son hayaniya. Ina so abubuwa ne shiru haka. Ina-- na san yanda nake kula da hayaniya, nake controlling hayaniya. Bana son hayaniya.

Eh, in na kamu da mura, na kan cin albasa, na kan je in sha magani domin in warke. Mura yana bani wahala. Bana son wahala. Saboda haka in mura ya kama ni, ina cin albasa domin in samu sauƙi. Haka ni ke yi.

Eh ina, wato kaman dai Instagram ina amfani da kafofin Instagram da TikTok domin inji labarai in samu bayanai. Wannan sune kafofin labarai nake amfani dasu, Instagram da kuma ainihin wato TikTok su ne.

Eh ina tafiya zuwa wurare sosai ma, irin da hankali da kuma natsuwa zan duba in gan yanayin wajen. In na gan wajen akwai alamun natsuwa, alamun hankali a wajen, san nan sai in tafi. Bana zuwa waje mai hayaniya bana so.

Eh ina dafa abinci. Ina dafa abinci sosai kamar su shinkafa da wake. Ina dafawa, ina dafa taliya, ina dafa abinci masu dama, ina soya ƙwai, ina soya dankali. Ina dafa abinci sosai. Na iya abinci. Ina dafa abinci sosai ma sosai.

Eh, ina cire takalma a gida. In zan shiga cikin gida a cikin ɗakina, zan cire takalmi in ajiye, saboda takalmi akwai datti. Ina ajiye takalmi a ƙofan ɗakina. Bana shiga da takalmi cikin gida. Bana shiga da takalmi cikin gida.

Eh, ina karanta jarida. Ina karanta labarai kullum. Ina siyan jarida domin in karanta, in ji labarai a gari. Menene ake tafiya a ƙasa, menene ya faru, menene ake tafiya a duniya. Sabida haka ina karanta jarida sosai kullum.

Muna da bo-bokati guda goma a gida. Bokiti guda goma muna amfani da su a cikin gidanmu. Muna da su guda goma. Muna amfani da su, muna ɗiban ruwa, muna aikace-aikace da shi. Guda goma muke da shi. Bokiti, bokiti guda goma.

Eh ina sauraron rediyo domin in ji labari, labarin duniya, labarin ƙasa na, labari sosai ma 'a gari. Ina amfani da rediyo sosai domin ina jin labarai. Mene ne yake tafiya? Mene ne yake tafiya? Ina sauraron rediyo sosai.

Eh ina karɓan kira aiki sau biyu ne. Sau biyu nake karɓan kira a wajen aiki. Eh sau biyu ne kawai ba sosai ba. Sau biyu nake karɓan kira a wajen aiki ba sau da yawa ba. Sau biyu ne kawai. Eh sau biyu ne nake karɓa.

Eh, ina iya ɗaura kwalli. Ina iya ɗaura kwalli. Ina son kwalli. Ina saka, ina saka kwalli. Ina ɗaura kwalli. Kwalli abu ne mai muhimmanci. Ina ɗaura kwalli. Ina amfani da kwalli. Ina saka kwalli. Wannan haka yake. Ina ɗaura kwalli sosai.

Eh ina amfani da matashin wuya. Matashin wuya ba ina amfani da shi. Sosai ma ina amfani da matashin wuya. Sosai ma ina amfani da matashin wuya domin akwai abubuwa masu muhimmanci tare da wannan.

Baki ne launin idanuwana baki ne. Eh, launin idanuwana baƙi ne. Eh, bakin kwalo ne. Shi ne launin idanuwana. Idanuwana ba baƙi ne. Kwalon shi baƙi ne. Shi ne launin idanuwana. Eh.

Eh ina sanya bel, ba kullum ba wani lokaci wani lokaci ne nake saka bel. In na sa wando mai bel sannan in saka bel. In ban sa wando mai bel ba, ba zan saka bel ba. Ba ko dai yaushe bane nake sakawa.

Eh, ina fin kuzari da safe ne. Da safe na fi kuzari saboda da yamma na aiki, na gaji. Da safe na fi kuzari. Mm, ina da kuzari sosai da safe amma da yamma kuma ina gajiya. Amma in kuzari ne, da safe na fi kuzari.

Eh ina tare da tsabar kuɗi. Ina son kuɗi sabo. Ina tare da sabon kuɗi. Ina amfani da sabon kuɗi. Ina tare da sabon kuɗi. Yawan ci ma tsabar kuɗi ne a waje na. Eh yawanci ina amfani da tsabuwar kuɗi kuma tsabuwar kuɗi ne yawanci ma a wajena tsabuwar kuɗi.

Eh ina koyan wata yare kaman turanci, ina koyan turanci, ina koyan larabci. Eh irin wannan yaren da kuma Farans French shima ina koya. Wannan yarukan ina koya a kullum. Eh Arabic da French da English ina koyan wannan yarukan.

Eh ina addu'a kullum ina zo kwanciya ina addu'a kullum kafin in kwanta. Tabbas addu'a yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Tabbas ina addu'a kullum in na zo kwanciya Ni mai yawan addu'a ne, ina yin addu'a. Koda yaushe ina yin addu'a.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina tafiya kasuwa ina siyan abu kuma ina da shago ina siyar da abubuwa ma a kasuwa. Eh ina kasuwanci sosai. Ina kasuwanci ina siyan abu kuma in siyar. Ina siyan kaya kuma in siyar. Ina kasuwanci sosai.

Eh ina son kallon fim na Hausa da kuma fim na Hollywood. Hollywood fim da kuma Kannywood fim. Eh ina son kunna irin wannan fima-fimai domin yana bani isha'di, yana bani dariya. Ina jin da'din shi sosai.

Eh ina motsa jiki kullum. Ina exercises, ina guduwa, ina press up, ina motsa jiki sosai ma. Ina zagaya fili kilomita biyu domin in motsa jikina. Ina training sosai. Ina motsa jiki sosai.

Eh, ina iya kunna wuta da fitila da hasken wutan lantarki ina kunna wuta. In aka kawo wutan lantarki ina kunna wa ɗakina yayi haske. In kuma wuta ne na dafa abinci shima ina kunna wa.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa, eh tsintsiyan kwakwa kuma ina amfani da tsintsiyan laushi, eh tsintsiyan laushi da kuma tsintsiyar kwakwa. Duka biyu ina amfani da su a gida na, suna da kyau sosai sosai.

Eh, na fi son taksi. Eh, taksi ba. Na fi son taksi. Domin taksi akwai daɗi. Bana shigan bus. Na fi shiga, na fi shigan taksi. In zanyi tafiya unguwa, in zan shiga cikin gari, zan shiga taksi ne. Bana shiga bos.

Eh ina son kayan farin kaya. Na fi son farin kaya saboda yana da haske, saboda yana da kyau. Na fi son farin kaya. Na fi amfani da farin kaya. Kullum ma farin kaya nake amfani da shi. Na fi son farin kaya.

Babban nasaran da muka samu a wajen aiki muna wa mutane abun da suke bukata. Mutane suna mana feedback mai kyau, suna ba da bayanai masu kyau a wajen akan mu. Ma'aikatanmu suna ba da bayanai mai kyau. Mutane suna jin daɗin ma'aikatanmu sabida haka gaskiya mun ci nasara sosai a wajen.

Eh muna da WiFi a gida Starlink Network. Muna da WiFi, muna da Starlink Network. Eh muna amfani da WiFi. Muna da WiFi a gidanmu, gaskiya muna amfani da shi. Muna da WiFi a gida. Muna da shi wallahi. Wallahi muna da WiFi.

Eh ina son dafa ƙwai gaskiya. Ina dafa ƙwai, ina sa ruwan zafi in dafa. Ina son dafa ƙwai, ina so abinci mai ƙwai. Ina son dafa ƙwai gaskiya. Ina amfani da ƙwai daffeffe sosai. Ina son dafa ƙwai sosai, ina amfani da shi sosai ma.

Eh ina cin tafarnuwa, ina sa abinci ina ci, ina sa ruwa ina sha. Ina cin tafarnuwa akwai daɗi. Ina cin shi a shawarma. Eh ina cin tafarnuwa sosai. Tafarnuwa akwai daɗi. Ina cin tafarnuwa sosai ma ina amfani da tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa sosai ina.

Eh ina da sa hannu a saƙoninmu, a saƙonni ina da sa hannu sosai ma ina ƙoƙari. Ina da sa hannu a saƙonni, saƙonnin saƙonni. Eh ina da sa hannu a saƙonni, ina ƙoƙari ta wajen wannan fanni.

Eh wajen aikin mu gaskiya yana da tsari mai kyau. Kowa yana da ofis nashi, kowa yana da cleaner wanda ke guge mashi ofis. Aiki yana tafiya sosai, aiki yana gudana sosai. Kowa yana da position nashi muna gudanar da aiki mai kyau.

Eh ina ajiye kwafin bayanai, bayanai sosai. Ina ajiye kwafin bayanai, ina ajiye bayanai dayawa. Ina ajiye kwafin bayanai sabida suna da muhimmanci. Akwai amfaninsu saboda haka nake ajiye kwafin bayanai. Eh, wannan.

Eh gaskiya a wajen aiki ina so a canja duty na. Ina so daga safe a maida aikina da rana. Eh, sabida ina so a canja mun yanayin duty na. Eh ina so a maida ni afternoon daga safe zuwa yamma.

Eh ina gina dangantakar na a kasuwanci da gaskiya. Eh, bana sayarwa mutum kaya mara amfani. Ina sayar da kaya mai kyau kuma kostomemi--kostomomi na suna jin daɗin kayana, suna jin daɗin product dina Sabida haka ina nuna gaskiya, ina gudanar da Ina amfani da gaskiya.

Eh, wata rana nakan yin waƙa a cikin zuciya na. Sabida nakan tuna waƴansu waƙoƙi masu daɗi masu bani nishaɗi, sai in tuna sai inyi su a cikin zuciya na. Wannan haka ne tabbas ina yin waƙa a cikin zuciya na.

Eh ina son wasan kwallo, ina son wasan boxing. Eh wasan, wasan boxing kenan, wasan ko, da kuma wasan ko kawra yi, wasan kawra yi shima ina son wannan wasan. Da kuma wasan kwallo wato football, wasan kwallo shima ina so.

Eh ina cin abinci da safe a rana, da yamma ma ina cin abinci, da daddare ma ina cin abinci. Wato sau uku nake cin abinci kenan. Inna ci da safe kuma sannan in zo in ci da yamma. Bayan haka kuma zan zo in ci abinci da daddare.

Eh ina bada ra'ayi a wajen aiki masu kyau, ra'ayi a wajen aiki masu kyau. Domin mutane suna karɓan ra'ayuyyuka na saboda ra'ayina mai muhimmanci ne, magana ne mai ma'ana nake yi. Ina bada shawara mai ma'ana.

An haife ni a February ne. An haife ni a Fabrairu. A Fabrairu ne aka haife ni. An haife ni a Fabrairu ne. A wata na February. An haife ni, an haife ni a Fabrairu. A Fabrairu aka haife ni.

Eh, in naje ofis da farko zan zauna akan tabarina, in zo in buɗe laptop dina, in buɗe fayil dina kuma in zauna in yi rubutu. Shine abunda nake yi na farko in naje ofis. Zan zauna in yi rubutu, zan buɗe laptop dina.